Na fi kuzari da safe saboda da safe babu wani gajiya a cikina kuma na samu hutu na bacci da nayi a wannan dare. Saboda haka na fi samun kuzari da safe saboda na yi bacci. Duk wata gajiyata ta tafi.

Eh tabbas ina iya rera waƙa, amma waƙoƙi irin na muna Hausawa na gargajiya, ba waƙoƙi na ƙasashen waje ba ko kuma na Turawa. Nakan rera waƙoƙi irin namu na gargajiya sosai.

Ina goga hakori. Akalla sau uku a yini. Na farko, da safe bayan na tashi daga bacci, nakan goga hakori. Na biyu, idan na ci abincin rana, nanma nakan goga hakori. Na uku, kamun nai bacci da daddare, nanma nakan goga hakori.

A'a ni bana cin komai a gurin aiki. Mafi yawanci idan nayi ƙarin kumallo daga gida, iyawannan ya ishe ni. Bana ƙara cin wani abinci har sai na dawo gida da yammaci sai na ci abinci.

Abun da nake ji tsoro shine ganganci da abun hawa, kamar mashin ko kuma mota ko kuma keke. Nakan yi taka tsatsan a duk lokacin da na hau waɗannan abun hawa, watakila ko babur ne ko mota ko kuma keke.

Ina kallon madubi, aƙalla sau uku a yini guda. Na farko, bayan na tashi daga bacci, na yi wanka nakan kalli madubi in ga yadda fuskata take. Na biyu, da rana ma idan nayi wanka, nan ma nakan kalli madubi in ga yadda fuskata take. Haka da daddare ma in nayi wanka, kamun nayi bacci nakan kalli fuskata.